A gaskiya kam ni dukansu biyu suna zuwa mun, kofi ko shayi. Amma a cikin kofi ko shayi nafi son shayi gaskiya. Saboda ka ga shayi yanzu in ka sha shi za kaji cikin ka ma ya ɗan cika kaɗan. Za kaji cewa komai lamilami ne. Za kaji eh, a akwai kaɗan, kaɗan koshi kaɗan. Za kaji kaɗan koshi kaɗan.